Kade-kade jiriya nakan ji na tura sosai, amma dai yanzun gaskiya na fi jin kidan yaran mu na Hausa na soyayya haka wanda dai mawaƙan mu suke yi na soyayya. Kade-kadena ko siyasa ko wani sauransu dai ba su daina ba. Ina daici ne kade-kadena mana Hausan soyayya wanda mutanen mu suke yi.

Sarkaje gida ko da yaushe ana share shi, a goggoye shi da dai sauransu. Tspaptar gidanu yana da matuƙar amfani to sarkace shi kusan ko da yaushe dai ana cire kice shidan ba za a dangamara sa da datti ba. Sannan kuma lokaci bayan lokaci inda yake da wuyar gogewa kamar don sama, yatsa rayyana da kuma su inda na da sauransu su ma lokaci bayan lokaci dai akan yi masu wannan gyara. Amma dai na yau da gobe kusan kullum ne gaskiya ake yin wannan aikin.

Wani wanda muke zuwa gida, basu wuce guda biyu ba ko uku gaskiya. Ni madubina ɗakuna bayan bacci, wanda idan mutum ya shirya zai zauna ya duba kansa, ya kikinsa, ya taje kansa, ya sa kaya, yasa hula da sauransu dai ya duba kansa. Ni madubina kashe baya yake. Madubi dai guda biyu yake ci a gida.

Eh, lokacin da mutumin ya ke cikin damuwa abin da ya kamata da yawancin abin da na fi shi addu'a. Inda damuwa ta dami na ji da shin maƙanan cin damuwa addu'a na ke yawan banji ji ya fita daga cikin yanayin da na ke ciki. Yanayi ne na rashin lafiya ko yanayi na tsanani na rayuwa ko na abin hannun ubangiji na ke roƙo ya fitar daga cikin wannan yanayi.

Eh, hanyoyin da nake bi wajen kare kaina daga sauro shine na fesa maganin sauro ce na feshi da zai kakkace su sannan kuma sai kwana a cikin, ah, gidan sauro mai magani wato mosquito treated net kenan. Waɗannan abubuwa guda biyu ne su ne biyu da nake yi wajen kare kaina daga sauro gaskiya.

Wani sabulun nake amfani da shi basa wuce guda biyu ko wani fresh glow ko kuma akwai wani siri. Waɗanan sabulun su nake amfani da su wajen yin wanka gaskiya, da wani babban irin sabulu mai matuƙar tsada dinnan. Sabulu daidai dai ƙwarƙwado shi ba canƙasa ba sannan kuma shi kuma ba mai tsada sosai ba. Wanda nake amfani da shi wajen wanka. Shi kuma sabulun wanki nakan yi amfani da shi ma dai matsakaici wajen yin wanki irin su mesoap ko ViVa. Su nake amfani da su wajen wanke kaya na.

Eh, lokacin kwanciya ta ne baya wuce daga ƙarfe goma sha ɗaya, goma sha ɗaya dai ne gaskiya mafi yawancin lokuta. Daga ƙarfe goma sha dai ɗaya zuwa ƙarfe goma sha biyu shine lokacin da nake kwanciya na yi bacci. Ban cika wuce wannan lokutan ba gaskiya. In ka ga na wuce wannan lokacin to ranar dai ba rana ce irin sauran rana kuba, amma dai mafi yawancin rana ku ƙarfe goma sha ɗaya zuwa ƙarfe goma sha biyu na yi bacci.

Gaskiya danginmu suna dayawa bansan, bansan adadin su ba gaskiya. Danginmu suna da matuƙar yawa sosai inna ce ga iya yawan danginmu. To gaskiya sai ba zan iya ƙididdige su ba. Muna da matuƙan yawa sosai. Muna da dangi da yawa gaskiya. Sai dai kuma in kana, in ana nufin iya nawane yawan mutanen da suke cikin gidana, to daga ni sai matata, sai kuma yara na guda biyu, wannan shine yawan mu, mutanen da suke cikin gidana. In kuma gidanmu ne inda ta somu mu takwas ne a cikin gidanmu sai iyayenmu, a haka dai na ce.

Eh yana danganta da wani irin ƙwari. Ƙwari dai anan a da haka wanda yana jin tsoron shi su dai manya manyan ƙwari kamar su kunama ko kuma wanda dai suke cutarwa gakiiya. Amma in dai ba wanda suke cutarwa bane wanda baza su cutar da kai ba. Wanda bana jin tsoron su basu iya su dai masu cutarwa su abun tsoro ne. Kuma babban abun tsoro shi ne idan baka aune ba ko baka gansu da farko ba za su iya zuwa su cutar da kai amma in ka hango su da wuri sai kai ma ka ɗauki mataki na kawar da su ko kashe su ko dai wani abu makamancin haka wanda zasu bari inda kace ka su cutar da kai.

A wannan zamani da muke ciki, mutum ba zai iya cewa sau nawa yake amfani da intanet ba. Saboda intanet yanzu kusan kullum ma amfani ake dashi dunda wayoyinmu yanzu na hannu duk suna dauke da intanet. So kusan ko da yaushe dai gaskiya mutum yana cikin amfani da intanet. Dan komai yana buƙatar intanet don kamar su, kafofin sada zumunta irin su Facebook, WhatsApp, Twitter duk suna amfani da intanet. Sannan kuma, dan mutum zai duba wani abu a yanar gizo, ya shiga ta browser ya duba. Gaskiya dai kusan kullum muna cikin amfani da intanet. Wayata koda ko da yaushe tana da, ba ta rasa connection na intanet.